Wurare masu hayaniya tana ƙunshe da wajen da ake fada ko zanga-zanga ko kuma dai, ba ko wani ɗan adamu ba ne zai iya zama a wajen da ake hayaniya ba, sabida kada abubuwan da ake na hayaniyan ta same shi.

Eh, bai wucewa sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku a yini ba. Ko a sati ko a wata, a yadda ya danganta ne. Yadda samu, yadda na samu bayani haka zan rubuta. Ko ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko nawa ne ma dai, yadda, idan na samu labari.

Eh ina rike lema a lokacin da ake ruwa, saboda kada ruwa ya ji, ya jikani ya sani mura. Kuma kada ya hana ni tafiya gun da nake so. Saboda ruwa idan yayi yawa zai hana mutum tafiya gun da yake so.

Eh ina biyan kuɗi ta waya sabida idan aka nemo mun ko zan yi da aka nemo mun ko na siya wani abu sai in biya su daga waya. In tura musu kuɗin ta waya ta. Bayan nan kuma ko ina son in tura kuɗi ga iyalina ko mutanen gida.

Ina mai yanke shawara ne ga dalilai da hujjoji. Idan na, idan na samu hujjoji da dalilai sai in yanke shawara ko in nemi shawara daga iyalina ko magidanta na, ko yan uwana ko abokanai na.

Eh ina mai hawa keke saboda da shi nake takai da kawowa ma. Ban ba ni da abin hawa. Misali idan zan je kasuwa ko zan je asibiti ko zan je makaranta duka keken nake hawa. Eh wajen da ba nisa bai yi nisa sosai ba sabida da in ya yi nisa sosai a keken ba zan iya tafiya ba.

Eh bana iya miƙe jiki da safe nan saboda ayyuka sun yi min yawa. Amma idan duk lokacin da nasamu dama kuma ina miƙa jiki ina fita in kai da kawowa da safe. Eh, amma dai ban cika fita miƙewa ba.

Tabbas ina duba kalanda a kullum saboda aikace-aikace da nake da ko wasu, alkawururruka da na ajiye da wasu mutane. Dan kada in saba alkawaran da na ɗauka, ina duba kalanda don in jeranta abubuwa.

Umm, ina son ziyartar, ah, makabartan Manzon Allah kuma ina son ziyartar, ah, gidajen, ah, 'yan uwa da abokanan arzikina da kuma asibitoci da marasa lafiya wanda suke dangin da abokanina. Kuma.

Ina iya dubawa sabida dan in haɗa abokantaka ko in hulɗa abotaka ko hulƙa da wasu wanda suke son yin abota da ni da kuma sanin bayanina.

A tabbata ina fi, na fi son yin amfani da audugan saboda ita siliki mata ce suka fi yawan yin amfani da ita. Idan namiji ya ce zai yi amfani da shi ba kyau zai mar ba. Saboda haka mu mun fi yin amfani da ita. Ita auduga tana da inganci, tana da juriya sosai.

Eh tabbas ina sayan kayayyaki daga yanar gizo sabida akwai abubuwan da kai bazaka iya ganinsu a wajen da kake ba. Amma a yanar gizo zaka iya ganin su kamar wa'innan application kamar Temu, AliExpress, Amazon. Wayannan duka za ka iya samu abunda kake so.

A'a, bana sa safa kullum saboda al'adun mu da kuma yanayi wajen namu da mutanen mu. Mun fi yawan yin amfani da takalma marasa kai a rufe a buɗe. Eh, saboda mun fi son yin amfani da wainnan takalma, safan ba kullum bane muke sawa.

Ina yi. Ina ajiya saboda ba lalle ba ne ma'ajiyan da zan ajiye kayayyaki na, to ba su iya ɗauka abubuwan da zan ajiya. Don yayi, ya karanta. Ina siya abun nan ma'ajiya, sai in sa kayayyaki na in ajiye.

Eh to muna sadarwa day ta feni feni, saboda akwai yanar gizo, akwai kuma waɗanda suke cikin ma'aikatar idan za su sanar da mutane kan wasu abubuwa, to ana da wasu shafukuka na yanar gizo da za su sanar da kowa da kowa don ya sanin abin da yake ciki.

Jaka dai kala kala ce amma dai wanda nafi so dai wanda zan iya dauka shi a hannu wanda ba zai mun wahalan ɗauka ba ba ko wanda zan iya ɗan rataye shi a jikina shima ba zai bin wahala ba. Eh, saboda dan.

Eh ina yi, ko da ma ba a kullum kullum na ke yi ba, amma dai ba ran da dai dare yayi ba zan yi ba. Eh, kafin dare yayi dai kam ina yi, ko da ma ba a kullum kullum ba. Ko kaɗan kaɗan ne ina yin su saboda kaɗa in manta wasu abubuwan a tafanin karatu. Ba makamar Kur'ani ba saboda ita dole sai ka karanta ta a kullum kullum.

Eh, ina duba daftarin kuɗi saboda don in san nawa na samu a yini idan idan ni ɗan kasuwa ne, in san nawa na ajiye, in san nawa na rasa, in san nawa na samu, ga riba don in san asara ta da ribata a kullum.

Iya tuƙin mota. Ina iya tuƙi mota saboda tun ina shekara goma ha takwas na fara tuƙin mota aka koya min tuƙi mota. Eh, zan iya tuƙin mota har in yi bulaguro, in yi kai da kawowa daga ko'ina ma zan iya tafiya. Kuma ina da license ɗinta na tuƙi a ko wani-- a ko'ina ne ma a cikin ƙasar Najeriya.

A'a ina amfani da Vaseline ne don in shafa, in shafa. Bana so na zama baƙi kuma bana so na zama fari sabida mutanenmu sun fi yin amfani da man shafawar Vaseline a wajajenmu sabida ita bata canzawa mutum halitta ba kamar wasu mai din yake ba.

A'a na fi son taxi akan bas saboda ita bas ba ta cika wa da wuri. Eh kafin ka tashi ko ince kafin kaje wajen da kake so za ka ɓata lokacin ka. Amma ita taxi za ta iya tafiya da wuri wuri. Kuma ta kai ka wajen da kake so ba da ɓata lokaci ba. Ko mutum kaɗan ne ta samu ita za ta iya tafiya.

Eh, a lokacin da nake karemi ina yi amma inda na girma kam gaskiya na fasa. Eh, saboda akwai abubuwa da yawa wanda aka a lokacin nake karemi ban san da su ba kuma ban yi la'akari da su ba amman da na girma kuma na san yin abubuwa har lokan awayan na abubuwa. Eh, amma yanzu dai kam ban na yi.

A gaskiya a yini da yakam idan banyi amfani da waya na sauko arba'in ko hamsin ba dai kam zai yi kusan kusan ɗari ma. Saboda nafi yawan yin amfani da wayan a kan Wasu abubuwan. Hata kasowanci na da komai da komai yana alaƙa da wayan na shayasa.

A'a banna kunna kendir a gidana saboda ita kendir tana da, tana da hatsari sosai. Saboda idan bata samu kulawa sosai ba zata iya ta afka mutum gobara a gida. Eh, na fi, na fi, na fi cika yin amfani da wasu wutan lantarki da wasu abubuwa.

Eh kasuwa ce idan ta kama a kullum ina tafiya. Duk lokacin da na samu karancin abubuwa a gida se inje in saya in dawo. Amman dai nafi son tafiyan kasuwa lokacin da ana ranan kasuwa, wanda zakaci kasuwa nafi son tafiya sabida zan samu kayayyaki a sauki.

Eh ina son zama a cikin limana da kwanciyar hankali da kowa da kowa a tattare da ni. Bana son duk wanda zai zo ya tsangwame ni ko ya yi min gungun wa kai. Da ni kuma bana son abin da zai sa in yi abin da zan takura wa su. Na fi son zan na da kowa da kowa lafiya kuma bana son takaitacce zubar takaitacce.

Ina karanta jarida saboda in san a wane hali muke a cikin ƙasar. Dan kada ban karanta ba, washe gari in fita an yi wani-- ya zamanto an yi sanar da wani abu kuma ban da masaniya akai in je in afka ma dokan da aka sa. Eh ina karanta.

Eh tabbas ina ajiye kwafin nasu sabida banna so ne in rasa wa masu kyauɗin kuma banna ajiye da wasu kwafin don kada in samu matsala a wajen ajiye kayayyakin.

Eh, duka nafi amma da yamma in gajiya ya mun yawa. Kuzarin nawa ya ragu sosai amma da safe ya fi. Na fi samun kuzari da safe. Eh, saboda bani da gajiya komai ina ya na tashi da kuzari na saboda bani da gajiya da safe. Eh.

Eh to ma ina magance matsaloli na ta fanni fanni. Idan ta rashin kuɗi ne, idan yana da kuɗi to zan magance shi. Idan ban da kuɗi sai ni mu bashin magance su. Idan ta rashin lafiya ne to sai in je asibiti. Eh ko idan ta rashin fahimtar in neme ya fi ya agu mutum.

Eh, bokatai dai kam sun kai kusan goma, saboda idan muka tashi wanki da su, bugu biki da ko su suna, za mu iya yin amfani da su a wajen wanke wanke da su wanki. Mun fi ajiye kayayyaki ko mu tare ruwan sama da shi.

Eh, AC ne nafi so amma ta wajen da babu sai inyi amfani da fanka amma na fi son AC ɗin saboda ita AC bazaka shawo abunnan, zafi ba. To amma ita fanka idan ana zafi ne ka kunna ta ma sai ta ƙara ma zafi ma gabaɗaya. Amma nafi son yin amfani da AC.

A'a bamma amfani da ruwan rijiya, sai dai na famfo, sabida ita ruwan rijiya sai dai kauye za'a sameta, masu amfani da ita, a kauye ne ake amfani da ita sabida su ma basuda ruwan famfam da abinnan shiyasa suke amfani da ruwan rijiya.

Eh ina farkawa karfe hudu da rabi ko karfe biyar da rabi na safe nake farkawa a bacci. Eh, a kullum haka nake farkawa saboda don kada na makara zuwa aiki da wasu ayyukana a kullum.

A'a ba ta cika ba saboda ni ko da ta cika ma ina siyan abun nan a yanar gizo da Google sai in kafaɗaɗa mata magiyon ta ta zama za ta iya ta ɗauka kayayyaki da yawa a kullum. Haka na ke yi duk ranar na cika zan yi haka.

Ta yi wake-wake al'adunmu da kuma addininmu ta hana mutum yayi ta a wajen banɗaki ko wajen wanka ta hana. Saboda in ka ce za ka aikata su, za ka janyo wa kanka sheɗanu da tsinuwar Allah. Shi yasa mutane basu so. Eh an hana.

Eh toh, madubi dai babba daya tilo mukeda shi a gida, sabida kowa da kowa ma, sabida ni da matana ne kawai da 'ya'yana guda biyu muke ta amfani da ita amma mu mu biyu muka fi amfani da ita. Eh, ita dayan ma ta, za ta gamsar da buƙatun mu shiyasa muke riƙe da dayan. Eh.

Ina tauna wa bana siyan goro, sai dai ina aka bani tukunya zan tauna shi. Eee! Ina tauna goron saboda yana ban kuzari. A lokacin da na ɗan ji bani da kuzari idan na ci goro, yana ɗan bani kuzari sosai. Ma ina jin daɗin cin goron gaskiya.

Eh to, bayar da ra'ayi a aiki ita ta zamanto mun jiki, sabida abu ne da zaka nemi ka ci, ka sha da shi, dole zaka bada ra'ayin ka sosai. Kuma idan aka nemo shawara daga gare lka, bada ra'ayin ka yana da amfani sosai don yana taimaka.

Eh ina yin aiki saboda idan ta kama ina yi, a don ba lalle ba ne a kullum abun da aikin da nake yi za ta iya wadata da ni ta sa indau dawainin nake da ita ta biya mun abubuwan da nake so shi yasa nake yin wasu ayyukan bayan lokaci.

Eh ina wanke wa a wata misali a kowane wata, a sati biyu-biyu ina wanke wa. Amma su fanten kyarana ina wanke su kowane sati sati, saboda ita su suna ɗauka datti fiye da manya-manyan kaya, shi yasa. Eh, ade yad da ya kama dai haka nake amfani da kayan.

Eh, ina sa kayakin abu na so tukunya na da su, robobi na ko bokatai in sa in tare ruwan. Saboda in anfani da su zuwa bayan lokacin da ruwan ya ɗan abona. Eh.

Eh ina sa turare a kullum sabida ina haɗa zufa. Ina kuma, ina dalili ina fita wajen aiki da su waje. To dole ne in haɗa zufa, idan na haɗa zufa sabida idan babu turaren jikina zai yi wari. Ina amfani da turare a kowani lokacin da ta kama.

Eh na fi son zama a kan tsayuwa idan har bazan bata lokaci ba, idan har zan bata lokaci a gu daya. Amma idan ba zan bata lokaci ba tsayuwan ya fi mun, amma na fi son zama a kan tsayuwa. Eh, sabida tsayuwan zai sa ciwon kafa ma zai tashi, ni mai ciwon kafa ne.

A gaskiya ina karɓan bako a tsafta da tsafta. Ina kula da shi sosai, ina ba da muhimmanci ga, ah, tarban sa sosai. Naga ya ci, ya sha, ya ƙoshi, ya samu hutu sosai saboda, ah, kada a, ah, ya samu wahala da kuma.

A zan zamanso musu mai tausar lafazi da kuma mai biyayya ga abubuwan da suka zo wata hudu, dole zai kawo mana ci gaba da harkar kasuwancin mu. Kuma zan tabbatar musu da ingancin kayakin mu, hidimar kasuwanci na kayakin mu da kuma harkokin da muke yi.

Eh kayan daki ina so wande yake ƙayatar da daki, yaƙayyade daki ya zaman to mai kyau a kyan gani da kuma tsabta. Ina so in ga an jeranta kayakin daki kamar su kujare da su gado da su kuma labule.

A bana sanya tabarau, ni na ji idan na gani sanya tabarau, kowa ma na kallo, haka nake ji, shi ya sa bana son sanya tabarau. Kuma ma tabarau nan idan ka sanya shi, mutanen mu na gani kamar baka da lafiya ne ko ka ɗan fara shan shaye-shaye. Aladan mu dai kam dai ba su sanya, cika sanya tabarau.

Eh, jadawalin aikin mu yadda yake, ah, ah, ita ta funding noma ce take da kuma, ah, da ƙa'idodinta yadda za mu sarrafa mutane su yi ayyukanta. A jadawalin to dole mutane su yi biyayya ko bashi suka ƙarɓa sai sun yi biyayya kuma, ah, sun mai da ta a kan lokaci.

A'a bana wa kazuciya da amanai idan ta kama yana yi. Dan lokacin da na haɗu da masoya ta to mukan rabu to hakan tana zayyanomin a zuciyata yana ɗan rera wa idan nishaɗi, nishaɗantu da kallon nan na yi mata.

Eh to ina motsa jiki dama ba a kullum kullum ba, saboda ayyukan da nake yi ba zai bar ni na motsa jiki a kullum kullum ba. Eh, a dai kullun dai idan nace nace zan yi, zan motsa jiki to zan yi bata lokaci na zuwa fita wajen aiki. Eh ta motsa jiki kam haka take. Ah.

Eh, ina sauraron rediyo amma ba a kullum ba, saboda bana iya samun lokaci in ce a kullum ko a kan lokaci ina sauraron su. Amman dai idan sauraron wannan rediyo, idan akwai wasu, wasu program da aka ƙayyada a wasu lokuta ina shiga ina saurara.

Eh ina so ɗakina yayi haske saboda nina fison ina ganin haske. Idan ba dai barci zanyi ba kam kullum nafison naga haske a ɗakina saboda zai ban daman nayi karatu, zai ban daman na yi abubuwan da nake so a ɗakin kuma zai ban nishadi sosai. Ganin haske a ɗakin zai sa in zana a ɗakin zuwa wasu lokuta sosai.

Eh to. Ai na fi son lifta akan matakala, sabida, eh matakala tana cin lokaci kuma tana sa mutum ya gaji, eh da wuri. Amma idan lifta ce tana sa mutum ta yi yabun da take so akan lokaci. Eh aman da kuma wajen namu babu wuta mai kyau to muna mun fi yi amfani da matakala ba don son ran mu ba, kawai don taka ma dole.

Eh, ina zubar da shara ne a wajajen da gwamnati ta kayyada a zubar da su da kuma dustbin ɗin gida na, na ajiyar dattin gida na a ƙofar gida na, don kada na bar cuta ta yaɗa ko ita ta yaɗu a wajen da muke. Eh kuma ma idan mutum ya zubar da su, tara za ta, za ta hau takan ka shi yasa ma bama son mu ajiye shara. Eh.

Eh, ina ci da hannu ne. Na fi cin abinci da hannu, amma kuma cokalin ta kama dole ne saboda duk wani wajajen da ake sayar da abinci ka je za a baka cokali, ko sabo abincin da dole ka za ka ci da cokalin. To idan ba da cokalin ba ba zai taɓa yiwuwa ka ci su a hannu ba. Idan ka je ka ci su a hannu ba daɗinsa za ka ci ba. Amma ni na fi yin amfani da, da hannu. Eh.

Eh, ina jin kukan zakara da safe idan ina ƙauye da kuma a birni duka ina jin kukan su. Duk lokacin da safe ta yi to su ne za su tada mu a baccin ma kafin ma alarm na wayan mu ya buga ta yi ringi mutum ya ji to na kazan za a fara ji. Kukan zakaran ita ne za a fara ji a farko matu. Ko da kana ka sa wayan ka don ta tada kai ko baka sa ba to za ta yi tada da kai a lokacin da ka ke so musamman a lokacin sallan asuba tana tada mutum tayi asuba.

Eh na fi son naman kaza da naman akuya saboda sun fi daɗin ci kuma ba su da illa sosai a kan naman babban dabbobi. Eh na fi son cin waɗannan namomin saboda har da naman kifi saboda su dabbobi ma suna cewa idan za ka ci nama to kar ka ci nama da yawa. Dan yawancin nama da yawa yana kawo matsaloli da yawa. Kuma shine yasa na fi son cin kifi. Kifi yana da, yana ƙunshe da abubuwa da yawa kamar Omega-3 unsaturated fatty acid wannan manta tana da amfani sosai ga lafiyar jikin mutum. So ita cututtuka da yawa za ta hana kuma za ba don ka ci ta da ƙyar ta taɗa ma wasu cututtuka jikinka. Eh shi yasa na fi son cin abin kaji da naman, Da naman kifi.

Eh to mu mun kai kusan, eh, ashirin da wani abu, oh ashirin da, ashirin da kusan, ashirin da tara mun kai haka a gida. Eh saboda mu muna da yawan mutane a gida, yawan dangi, eh, ɗan wayanda su ke kuyuka ma, dangin mu wadanda su ke kauyuka ma a gidan namusu ke rabi da kwatan su saboda anyi, da gudun hijirin da muka samu daga cikin Maiduguri, eh da kewan ta.

Eh to, eh ni dai na cin abinci a gida kafin in je wajen aiki. To idan na je ma idan ta kama ban samu na ci a gida ba, na je tukun to duk dole na ne in ci. To akwai wajajen da suke sayar da abinci a cikin ma'aikatar na staff, to a wajen zan je in saya abinci.

Ina mai gaida wayan namiji yake da futari bayan nan sai inje in aje jakata a ofis dina sai inji gaida babban babban namu wanda yake gabatarwa a wajen ma'aikatan sannan sai in soma aikina.

A'a ba mu sa uniform ba saboda wajen da muke ba mu sa uniform ba, ba mai uniform ba ne. Eh, a da dai akwai wasu ayyukan na na uniform, su ma sai mun je wajen aikin tukin muka sa, ba a gida ba. Ba mu sa makafita sai mun je wajen aikin muka sa. Amma yanzu ayyukan da muke babu su uniform.

Ina bin ka'idojin aiki saboda idan na ce ba zan bi ka'idojin aiki ba, za a iya sallama na a kowane lokaci. Bin ka'idojin aiki shine zaman lafiya na a gun aiki kuma yin zai tabbatar min da zan yi aiki a wajen a kullum. Amma idan na ce zan bijire wa ka'idojin aiki, to za a iya sallama na kowane.

Ina jefa dutse nesa sabida hannuna lafiyayyene kuma ina da ƙarfin da zan iya jefa shi yayi nisa sosai. Amman dai ba a cikin jama'a ba, sabida a cikin jama'a idan ka jefa dutse zai iya yaje ya shafi mutane, a to a takaice za'a iya samun matsala.

Eh shaguggunan dai kam banda takaitattten shago, wanda na fi son zuwa amman dai ina zuwa shagunan siyar da abinci. Eh, idan na fi, eh tafiya wajajen da ina siyan abinci akai akai. Na fi je zuwa wajen tafiya wajajen akan wasu shaguggunan. Dan saboda wasu shagunan ba lallai bane in tafi ko a wata ma.

Eh, yayi na yin abubuwa da yawa don, don kada na fuskanci ƙalubale sabida duk wani abubuwan da aka sa ƙa'ida in kace ba za ka aikata su ko ba za ka yi su a yadda ya kamata da aka abun nan aka ba, to za ka fuskanci ƙalubale kala kala. Sabida haka mutum zai kare aikinsa a bin biyayya da dokokin da aka ƙindaya mai a wajen aiki.

Ina cin shinkafa da wake da kuma irin su taliya, eh, da shayi da biredi ko da stew da safennan. Sabida abubuwa masu nauyi ba zan iya cin su kuma a yanna abunan nasuba. Amma idan zan dau lokaci sosai a wajen aiki to zan ci irin su doya da wake tukun sai in fita wajen aiki.

Eh to ina, ina dawowa ne ga hanyoyukan da na bi na tafi saboda, ah, idan ban taso akan lokacin da ya kamata in dawo ba to zan iya ɓata lokaci. Duk lokacin da ya kama da na tashiwa yake to bazan bar lokaci ya kure mun ba. Zan bi motoci da motocin haya sai in garzayo.

Eh ina yanka farce ne, a duk lokacin dana kala ya tsira sosai. Idan ya tsira sosai to idan ban yanke shi ba zai iya sa ya farce, ya yaga mun ahh jikina ko bana, bana dai jin daɗinsa. Zai iya, zai iya sa idan zan ci abinci bana jin daɗinsa. Eh zai, idan ko zan shafa kunni na ne ko shafa jikina a tsakanin nan to farcen zai iya yaga mun jikina shi yasa ko zai iya ɗan karta ni shi yasa bana son a binnan. Amma ko wane lokaci dai ta takama zan yanka shi babu ka yadacen lokaci, duk wani lokacin da ya takama na ga ya dan tsira to ya girma sai in yanka shi.

Ina son zama a birni. Na fi son zama a birni, zama a kauye saboda rashin tsaro a gaskiya ba zan iya zama ba, kuma saboda rashin tsaro ne ya sa nake zama a kauyen mu. Eh, na fi son zama a birni saboda a birni akwai tsaro, akwai kulawa sosai, ta fannin asibiti, ta fannin tsaro da ta fannin jin daɗi ma birni ya fi kauye.

Eh kam, manufofin da akwai su teba, amma dai rashin, rashin tsaro ya sa manufofin namun mu sun ɗan, gushe. Saboda idan mun ce za mu aiwatar to ba lalle ba ne mu samu damar yin sa. Saboda mu fisan mu yi noma ne. To a manufofinmu muna so mu yi noma, noman da za mu ciyar da iyalenmu, har mu cire su kasuwa, mu riƙe kanmu, mu cire wasu ragowar kasuwa mu sayar mu biya bukatu. Amma dai rashin tsaro da rashin lafiyar da muke fuskanta ya sa manufofin namun mu ya gushe.

Eh muna kare kanmu ne daga shiga sanyi saboda idan baka shiga sanyi ba, tsoro ba za su barka ba. Idan su suka cize ka kuma za su kawo ma malariya da typhoid. Cutar malariya da typhoid kuma zai iya haukata da mutum ko zai iya kashe mutum idan ba a ɗau mataki akan lokaci ba. To kuma yanayin da muke fuskanta da lokacin da wajen da muke kamar ma muna da kwata kwata wanda za su iya su kawo cututtukan nan ko soron nan. So zamu je mu yatse wajen yin misali kamar kwata, kamar kwata kwata kwata to ya kamata za su ya yatse ko a zuba magunguna wanda zai sa kwayayen wannan soron su mutu. Kuma zamu ba da shawara ga dukkanin mutanen al'umman da ake tare sai a amfani da shiga sanyi, ah don a kare kai ga ah cizon soro dan a rage cutan nan.

Eh ina zuwa wataran kuma wataran bana iya zuwa akan lokaci saboda ah motan haya nake hawa kafin za a iya samun ah hold up na motoci eh a wajajen da ake da abubuwan hawa da yawa. So ina mai fuskantar wannan kalun bale saboda haka shi yasa banna iya samun zuwa akan lokaci, akan lokaci zuwa wajen aiki a kullum.

Eh ina cin abincin dare ne bayan sallan magariba, a takaice kamar karfe bakwai eh zuwa karfe takwas. A wannan lokacin ne nake cin abincin dare. Idan ban ci sa ba har ya kai kusan bayan sallam, bayan karfe goma ko goma sha, idan na ci abincin nan zai iya tada min olsa ta. A ciwon olsa, in kamu dashi kuma idan ban wahala. Saboda haka shiyasa nake cin abinci na zuwa karfe bakwai ko takwas.

Eh tabbas ina bada shawara, shawarar kimiyya kam saboda ni kamar ma in ce dai mai bada shawarwari ne ma a ta wajen aiki, ayyukan da nake yi ma. To don bada shawara ba abu ne mai ban ciwon kai ba. A kullum ma ina yin hakan amma.

Eh, ina neman izinin huzu ne hutu ne, don sabida a shekara ana ba mu hutu na kwana talatin, to zan rubuta abun nan, zan rubuta wasika zuwa ga babban namu wanda yake wajen aiki, in nemi izinin hutu zuwa wasu lokutan da nake so sai in yi taf.

Eh ina wanka ne da safe da daraddare. Wataran ma ai ko da rana ma ina wanka idan ta kama saboda idan na fita da safe kafin yamma idan na dawo, kafin magriba idan na dawo ko ince kafin dare idan na dawo to idan jikina ya dau datti sosai sai in yi wanka tukun, har zuwa dare. Daren ma ta kama sai in yi, amma idan na yi wankan ban fita ba to sai in bari zuwa ranar nan.

Ina amfani da shi sosai ma ina amfani da shi. Don iyalai na, ni da kai na duka gaba ɗaya mu muna amfani da shi don kare kan mu da cizon sauro. Saboda cizon sauro zai iya kawo mana cutar malaria da typhoid. Muna gudun haka, saboda haka muna shiga, abu nan, muna shiga tsoro net.

Eh ina yin kiran bidiyo idan na yi nisa na bar gida ko wani ne ya bukata ni ta kama a don a kalle ni a tabbatar da ni ne ko ba ni ba ne, ko wani abubuwa ne wanda zan iya ɗauka musu a bidiyon idan na yi danna sai su fahimci ina wajen su shaida ni ma ina wajen sai mu samu tabbacin da a mincewa.

Eh, ina iya yi idan ta kama. Ba ma, ba kowane lokaci ba. Idan ta kama ina yin ta ko aka bukaci, hakan ta bukata. Idan akwai wasu lokutan da don dole ka yi su don ko ka kare kanka, ko ka kare jama'a, ko ka kare abin da kake rike.

Eh, ina abubuwa danna nishaɗantu kamar, eh karanta Qur'ani, karanta litattafai, ah yin ibada da ziyara ga ƴan uwa da abokanan arziki da kuma cin abinci masu daɗi.

Ina sanya hula saboda sanya hula al'adarmu ne kuma al'adarmu ne. Idan ba ka sa, ba ka sa hula ma za a iya ce maka ka je ka yi hula ka sa. Saboda idan kana da iyali, ah abu ne muhimmi a ganka kana sanye da hula a kowane lokaci don ki mamaka kankara ba ma kankara.

Duka biyu ina so. Ina son kofin, ina son shayin, duka biyu ina so. Sabida ni ina da sha'awan shan, ah, shan shayi da kofin gaba ɗaya. Eh, idan ina son in yin karatu ne sai in sha yaban kuzari, kofin yaban kuzari. Shayi kuma don in sha inji daɗin sa nake sha. Eh, wancan yana ban kuzari. Wannan ma yana bani amani ba kamar na kofi.

Eh, ina taimakawa mutane yadda ya inganta sabida idan mutum ya tambaye ni abinci ne idan ina dashi sai in bayar. Idan mutum ya roƙo ni, ya roƙe ni ƙwanƙwance ya tambaye ni taimako zuwa in kai sa wani gu, in inada abin hawa toh ina inada shi zan ɗauke shi ko in bashi kuɗin abin hawa. To ba abin damuwa bane idan inada dashi sai in taimake shi yadda gwargwadon yadda ya sauwaka mun in bashi.

Eh, abun da yake bamu ƙarfin gwiwar aiki biya akan lokaci da kuma, eh, wajen da muke aiki ba tsangwama da bada hakki, eh, ma'aikatu hakan lokaci da kulawa da lafiyarsu da inganta rayuwarsu.

Eh to gashi de, eh, ina kula da shi ko in ce muna kula da shi, ah, ta fannin aske shi saboda mu, ah, ‘yan Afirika ko in ce ‘yan Najeriya mun fi aske gashinmu saboda idan ta yi yawa ba ta yi mana kyau. Kuma al'adarmu barin gashi ba namu bane. Shi ya sa muke aske shi kuma muna wanke shi akan lokaci.

Eh ina amfani da shi yawanci idan na shiga cikin jama'a ina so in saurari wani, muryar da aka tura mun to zan sa akunne na sai in kunna na ji abubuwan da aka tura mun. Sakonnin muryar da aka tura mun sai na ji su da shi. Eh.

I to ina ajiye kuɗi ne na ɗansa a banki, a gida ma ina ajiyewa a cikin su buroda na da kuma su koh kayan sawa na ma ina sanyawa in ajiye shi. Ko a cikin, eh kwanukan ajiyan kayan abinci na iyali na saboda kada barayi su sace shi.

Eh ina juriya saboda ina son sa, ina son cin abincin mai barkono. Amman barkono idan bai yi yawa ba, idan yayi yawa kuma gaskiya zai sa ni in hakka abincin man. Amman sau da yawa idan ba bai yi yawa ba ina mai juriya na ci shi, iidan akazuba a abinci.

Eh ina zuwa kasuwa duk wani bayan, bayan sati, sati, sati biyu biyu. Duk wani bayan sati biyu ina zuwa kasuwa na yi siyayyan kayan abinci da su kayan girke girke da su kayan wanke wanke, musamman su sabulu da su omo da su suga.

Gaskiya ina jin farin ciki kuma ina jin wani annashuwa sosai saboda idan akwai bashushshika a kai nama zan biya kuma in biya kuɗin makarantar yara, in cire kuɗin gidan haya, in biya kuɗaɗen da za a saya abinci ma gida da wasu buƙatun gida.

Eh, ina amfani da su gawayi da su ice, ɗanyin hura mu dafa abinci da shi ko kuma yin, guga. Duk zamuyi amfani da gawayi muyi guga da shi idan ba mu wutan lantarki. Man wutan lantarki ba kullum bane muke samu a wajajen mu.